A wurin aiki na kan ci abubuwa kala kala, masu bread, ƙosai, indomie, gasu nan de, abunda dai ya samu. Ko wani lokaci shinkafa. Haka dai. Waɗannan su ne dai abubuwan da na kanyi a wajen aiki. Ahmm, ban dai fi ci ka zaunawa na ci ci irin abinci na da saba ci a gida wanda zaka zauna ka take cikin ka ba. Sai dai ɗan kame kame dai haka.

Kayan aikin da muka fi amfani da shi shine safar hannu. Yana daya daga cikin abin da muka fi amfani da shi saboda kowane mara lafiya in ya zo in ka taɓa shi, ta lalace dole zaka canjawa, tafi ka haɗa sabon. Yana daya daga cikin abin da muka fi amfani da shi a wajen aiki. Safar hannu, bayan wannan kuma sai auduga da kuma umm spirit. Wanjan goge idan waje ya ɓace a ɗan goggoje shi kafin wani mara lafiya ya ƙara hawa kan gadon da za ka yi.

Nakan sa turare kusan ko da yaushe Ah, bayan kayan gaƙa shirya za ka fita, eh, zan sa turare. Zan sa turare na Hammata da na fesa wa ajiki wato body spry kuma turare na kaya wato perfume. Su ma duk nakan sa su a kullum.

Umm, share ɗaki ya danganta. A share ɗaki kusan kullum za a ce ko kuma duk bayan kwana biyu. Idan bai samu kullum ba, to duk bayan kwana biyu za a share shi, a goge shi, a tsaftace shi. Sannan a ɗan ɗauke 'yan kayayyakin da suka wargaje. A ninke wanda za a ninke, a dai samu tsafta a cikin ɗakin yadda ya kamata.

Labule akwai launin shuɗi, akwai kuma, um, launin ruwan ƙasa. Akwai waɗannan su ne launukan da na iya cewa labule. Waɗanda muke amfani da shi a cikin gida. Da shuɗi ne da ruwan ƙasa. Sai kuma amma ina son launin, ah, ruwan toka haka. Shima yana ɗaya daga cikin launukan da suke burgeni.

Shin yayan itace ya gaskiya ina son ayaba? Ayaba tana ɗaya daga cikin yayan itace da na fi so saboda ita bai cika yi mata wani wahala ba. Kawai daga ka ɗauke ta kawai sai bare wa sai ci. To duk wani abun da za a yi masa wahala kamar su lemu sai ka yanka, kankana ma sai ka ɓare, abarba ma haka, gwanda ma haka. To nakan ina son samun made gaskiya bakai da nake son ayaba tunda ita kawai daga bushe duk yayan da aka ƙare sai ci.

In share ƙura yana danganta. Duk lokacin da ka gan ta, za ka zo kaɗan don goge-gogen ka. Shima dai kamar dai sau biyu a sati haka ko sau uku. Yana danganta da yanayin da ake ciki. In lokacin yanayin ƙura ne sosai, za ka yi kamar sau biyu, sau uku a sati ko ma fiye da haka. Da lokacin sanyi kamar ake samun hazo da sauransu. In kuma ba lokacin sanyi ba ne, ba lokacin ƙura ba ne kamar lokacin zafi, sai kaɗan yi kwana uku ma haka ba tare da ƙura ta taru ba. Ballanta ka share.

Gaksiya ni bana yi tar a mako. Eh, wani mako ma yazo ya wuce ba ta haka anyi taro ba. A wata ma bai zama lallai ayi taro ba. Gaskiya dai dai wani lokaci aka samu ɗan taron dai haka, ko sau ɗaya a cikin mako ta kama a wajen aiki. Kaman dai ba ta kama ba aka yi mako biyu ko wata ɗaya ka ga wani a yi taro.

Um, idan lokacin, ahh, aiki ne, na kan yi wanka bayan na tashi daga barci, na yi brush sai na shiga na yi wanka. Kamar wajen karfe bakwai kenan zuwa bakwai da yan mintuna. Su, shi ne lokacin da na ke yin wanka. Idan kuma ba lokacin aiki ba ne, na kan yi barci har zuwa wajen karfe tara haka zuwa tara da rabi har goma ma, ya danganta dei. Toh bayan na tashi in ba lokacin aiki ba ne, na goge bakina, um, na kan fara cin abinci kamar karfe sha ɗaya. Toh daga nan kuma kafin azahar zuwa karfe sha biyu ko sha biyu da yan mintuna, toh ga lokacin na ke yin wanka idan ba lokacin aiki ba ne. Kafin na fita masallaci sallar azahar.

Fatan samun cin yawa ko cin yewa. Wannan dai Hausa taku gaskiya akwai gwara a ciki. Ya kamata ku nemi ƙwararren masana yaren Hausa irin mu su dinga duba waɗannan abubuwan. Amma kana fatan samun cin yawa bana jin wannan daidaitacciyar Hausa ce a gaskiya. Ya kamata a sake duba wannan tambayar kafin ku dinga rubuta wa mutane.

To wannan duk Hausad dai ban san waye zauna ya rubuta muku ita ba, amma dai gaskiya akwai gyara da yawa a ciki. Kana iya busa tsaki? To busa tsaki. Ana nufin busadda tsaki kenan? Ko me kuke nufi? A can gaba, in busadda tsaki ne? To.

Eh, ina sa hula musamman lokacin da na sa manyan kaya, tunda al'adar malam Bahaushe ce, aah yana ta'ammali da hula. Ina sa hula bayan na gama shiryawa, na sa kaya na tsaf, sai na ɗakko hula ta na saka. Wannan shi ne cikar adon malam Bahaushe, ya sa hula. Inda kaga malam Bahaushe musamman da kayansa na gargajiya to za a gan shi da hula a kansa. Ina sa hula sosai.

A gaskiya bana son wuraren masu hayaniya. Na fi son wurin wanda ba shi da hayaniya, wuri shiru saboda ni mutum ne ba mai son hayaniya ba gaskiya. Wuraren masu hayaniya ma suna ɗaya daga cikin wuraren da suke sa nake bana samun natsuwa sosai irin wannan wuraren gaskiya. Na fi samun natsuwa a wajajen shiru, wajen da ba shi da hayaniya, wajen da yake da, eh, lumana da shiru dai haka.

Yanzu jaridu sun zama ƙafafan sada zumunta kamar su Facebook, Twitter. Yanzu a nan wuraren ne ake samun labarai. Yanzu ba kasafai ake ɗaukan jarida ta takadda a karanta ba. Gaskiya bana karanta jarida ta takadda. Sai dai labarai a cikin wayoyin hannun mu kamar sannan a cikin kafafen sada zumunta. To a nan ne nake karanta labarai. Na gaskiya bana karanta jarida ta takadda ba.

Eh to ina sa tabarau. Sakamakon ido na guda ɗaya ya faɗe gani. So shi tabarun da nake amfani da shi yana taimakawa wajen daidaita mun ganin nawa. Sannan kuma yakan taimakawa wajen kare, eh hasken rana da yawa. Eh wato photochromic kenan. Sannan kuma yana taimakawa wajen ganin abin da yake nesa da ni. Ina sa tabarau.

To, ah, kafar sadarwa ta internet, zan ce kusan kullum ina amfani da ita. Saboda a kullum za ka yi amfani da WhatsApp, za ka yi amfani da Facebook, za ka yi amfani da Twitter. To kana buƙatar internet connection wajen amfani, wajen, ah, amfani da waɗannan kafofi na sada zumunta. To, sannan shi kansa, ah, browsing za ka shiga lokaci za ka dudduba abubuwan da ba ka sani ba da sababbi, dakuma da kuma abubuwan da ka je yi yau da gobe. To, gaskiya ina amfani da internet matuƙa. Dan wani lokaci idan wayarka ma babu internet gani zaka yi kamar duk wayar babu daɗi sabida babu internet connection a cikinta.

Miya, bana son miya mai sanyi gaskiya. Na fi son miya mai zafi. Amma zafin ma kar yayi yawa wanda zai ƙona baki. Ɗanɗumi dai haka de, dai dai gwargwado. Abinci ma dai mai ɗanɗumi, yaɗan fi, yaɗan fi daɗi gaskiya. In yayi zafi da yawa ba zai ciwu ba saboda zai ƙona baki. In kuma yayi sanyi za ka ji shi tabbas ba daɗi. Amma dai mai ɗanɗumi ne shi ne wanda na fi so. Eh, miya mai ɗanɗumi dai ta fi daɗi. Ta ba mai zafi ba ta kuma ba mai sanyi, sanyi ba tsaka tsakiya.

Nakan kula da gashina wajen yin aski lokaci lokaci kamar sau biyu, haka sau biyu a wata. Duk bayan sati biyu ke nan nakan je na yi aski. Sannan kuma a kullum in kai wanka za ka wanke shi. Sannan kuma nakan bayan na wanke shi na taje shi da ɗan shafa mai mai haka saboda kar ya yi ƙuƙƙulle, ya yi datti, ya yi dai ba kyan gani. Nakan yi amfani da comb brush da kuma brush comb diyaka, wannan da nake taje kaina da shi.

Eh, to gaskiya bana raba ayyuka ga wasu. Illa iyaka sai dai ko ka ce wanda yana ba da wanki, ko ka ga yana ɗaya daga cikin ka ba wa wani aiki ke nan, sai kuma me aiki a gida. Haka wadda take taya matar gida ɗan aikace-aikacen gida kamar shara da wanke-wanke da ɗan goge-goge. Haka na cikin gida. To waɗannan dai su ne dai waɗanda 'yan ayyukan nan nake raba. Amma banda wannan bana raba wani aiki tunda ba wani babban ɗan kasuwa bane ko kuma me wata masana'anta.

To, kowanne ya yi amfaninsa daban. Alƙalami dai yanzu kusan ko da yaushe da shi ake amfani. In ka ga an yi amfani da fensir, to waɗannan abun da za a yi yana buƙatar amfani da fensir ɗin kamar zane ko wani rubutu kaɗan haka wanda ba permanent ba, kaɗan temporary ne. Amma in dai rubutu za ka yi wanda kake so ya daɗe, to sai dai ka yi amfani da alƙalami wato biro ke nan. Eh, na fi amfani da alƙalami gaskiya akan fensir. Fensir nakan manta ma kafin na yi amfani da shi.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine, ah, ka ga ka farantawa, um, kostomomi masu ma'ana, masu siyan kaya a gurin ka rai. Shi ne babban abu mafi muhimmanci. Mutum ya zo gurin ka yayi ciniki, ya samu biyan bukata. Wannan biyan bukata ita ce alfaharin kowane ɗan kasuwa. Kaga ka sa farin ciki, ah, ah, zukatan abokan hulɗar ka, abokan kasuwancin ka. Wannan shi ne abu wanda yake mafi muhimmanci. Ah, shi kuma sanya farin ciki yana ɗaya daga cikin gaskiya da rikon alkawari. Su ne suke sanya farin ciki a zukatan. In suka san cewa kana da gaskiya kuma kana da alkawari, to mutane za su dinga, ah, neman, neman ka akai akai.

Bango sai dai ace bangwaye amma ba bangogi ba. Eh ita ce daidaitacciyar Hausa launin da bangon, bangon, bangon mu yake shi ne launin ruwan ƙasa. Cream ke nan. Eh shi ne launin bangon, bangon mu.

Wurin aiki, aikinmu guri ne me, tara jama'a sosai saboda wata waje ne da marasa lafiya suke shigo wa asibita. Eh wurin aikinmu yana da ofisoshi da kuma ɗakunan huto. Ah akwai ɗaki na x-ray, akwai ɗaki na CT scan, akwai ɗaki na ultrasound sannan kuma muna sa ran ɗaki na kamara.